Ina goge haƙora na sau biyu a rana, da safe da kuma in zan kwanta bacci da daddare. Saboda wannan shine abin da masana suka ba, suka ba da shawara adinga goge haƙora sau biyu, wani lokaci da brush da makiln ko kuma da asuwaki.

Ina wanke kaya na a ƙarshen mako, ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi. Waɗannan su ne ranakun da mutum ya ke samu, a baya ko mai ya-ya gama aikinsa na sati. To wannan lokacin sai mutum ya samu ya wanke kayayyakin sa wanda zai ya ɓata a cikin sati, ya ɗan gyara su da ɗan dai sauran aikace-aikace dai ɗan ƙanana na gida wanda ba a rasa ba. Wannan shi ne lokacin da nake amfani da shi wajen wanke kaya.

Neman izinin hutu a wajen aiki rubutawa ce, in muka rubuta sannan sai takardar ta tafi daga ofishinmu zuwa babban ofishi ah na. Na manyan ma'aikata. Daga nan kuma sai su ba da approval na hutun. In ta dawo maka kuma sai ka ga ranakun da aka ba ka na hutu sai kuma mutum ya je hutunsa na wajen aiki.

Takamaiman teburi dai bani da wani takamaiman teburi a wajen aiki. Saboda yanayin aikina baya buƙatar sai inada teburina wanda zan zauna nayi rubuce-rubuce. Wannan aikine na tsaye wanda ake kula da marasa lafiya, baya buƙatar ka samu wajen ka zauna. Hotuna ne ake wa marasa lafiya da, da dai sauransu. Yawanci dai teburin da za ka yi aiki da shi komfiyutoci ne kawai a kai. Kuma computer ne ba mutum ɗaya ne zai amfani da ita ba. Yau kayi aiki akai, gobe wani yayi aiki akai. Ya danganta da wane ɓangare kake. Akwai ɓangaren hoton x-ray, akwai ɓangaren CT scan, akwai ɓangaren ultrasound da kuma MRI. To ya danganta wane ɓangare kake. Idan a ɓangaren x-ray kake sai ka zauna kayi aiki da computer da take cikin ɗakin x-ray. Idan kuma a ɓangaren CT ne sai ka zauna ka yi aiki da computer da take wannan ɓangaren. To babu wani takamaiman teburi a wajen aiki. Sai dai daga nan kuma ko in ofis ne to shi ne mutum zai ɗan zauna yaɗan yi wani abu dashi, amma dai babu wani takamaiman teburin wajen aiki.

A ƙalla ba akasaraba ina kallon madubi sau ɗaya a rana. Lokacin da mutum ya tashi yayi wanka, ya shirya, yayi ƙallon madubi ya ga yanayin yanda yayi, daga nan kuma sai mutum ya tashi ya tafi wajen aiki. Wannan dai shine abin da, shine dai yanayin da nake kallon madubi. Sai dai kuma bayan nan ko in mutum ya dawo ko dai wani abu dai makamancin haka wanda abun ya haɗa da ka zo wucewa ne ta jikin madubin to wannan mutum zai ɗaga kai ya ƙalli kansa. Amma indai na musamman ne, wannan dai lokacin da mutum ya shirya ya yi ado zai fita, ya gama kintsawa, toh ya kamata ya ɗan duba kansa a jikin madubi sau ɗayan nan dai.

Yanzu karatun jarida sai dai in a waya gaskiya saboda yanzu, ah, harkar digital da kuma harkar mobile phone ta sa ba'a cika daukan, ah, shi ainihin takarda ta jarida a karanta ba. Saboda wannan kafofi na sada zumunta sababbi da suka zo da su ake amfani wajen ganin labarai mai yake faruwa a duniya da sauran su. To gaskiya yanzu yana da matsa-matsananciyar wahala na ɗauki jarida haka takaddar ta na karanta sai dai in duba a kafafen sada zumunta na duba na ga me yake faruwa daga nan kuma sai mutum ya fita.

Umm, a ƙalla ba a ƙasaru ba za a samu bokitai kamar guda biyar a cikin gidana. Biyu a banɗakuna, sannan ɗaya a waje na bayan fulawa, sannan kuma akwai ɗaya a ajiye, na ajiye ruwa na tara ruwa, sai kuma akwai kuma inajin guda ɗaya ne wanda ake amfani da shi a wajen dafa abinci a kicin kenan.